Eh ina sanya tabarau. Ina da tabaru kala kala amma wanda na fi sawa shine nan wannan mai hasken nan. Eh ban sa baƙaken tabaru mai baƙaken gilashi. Na fi son tabarau wanda yana nan fari. Ful shine nan na fi sawa.

Eh sosai kuwa ina hawan keke, muna ma da keke a gidanmu. Ina da keke wanda nake tuƙa in je su saƙonni kala kala. Irin ɗan sako wanda ta cikin anguwa ne ina yi da keke na ne, wanda ba sai na hau mota ba, na biya kuɗin mota ko in biya kuɗin mashin ba.

To, matsaloli dai ya danganta da irin matsalan sannan sai a ɗau abun da matakin da za a iya yi masa. Eh ba kowane ba zan iya imfada cewa ga ainihin yadda nake magance matsaloli ba. Domin matsaloli yana nan daban daban. So duk matsalar da ya zo sai in yi tunani, zan zauna in yi tunani to yaya zan iya magance wannan abun. Wani zubun in ya sha ƙarfi na sai in je in tambayo mutane. In tambayo wanda sun fi gaba dani sun fi ni sani. To su waƴannan za su gaya mun yadda zan iya magance wannan matsalolin. To sai in magance matsalolin aikin nan.

Eh ina zuwa aiki lokaci daidai ko makaranta ma ina zuwa lokaci dai-dai. Ina yin ƙoƙari duk lokacin da aka ce abu zai faru, in kasance a wajen. Domin ni bana son in dinga makara a kan abubuwa. Yau kuwa shi ya sa ina zuwa da sauri.

Ina zuwa wurare ina takawa ne da ƙafafuwa na, sai in naje wajen babban titi sai in samu mota na haya in biya. In an kai inda zan sauka sai in sauka in basu kuɗinsu. In sauka wani lokaci ina zuwa da keke na ne.

Eh kam, eh kam gaskiya ina tafiya da sauri. Ni na kasance mutum ne wanda yana son tafiya da sauri domin ni ba na son in makara akan duk abun da zan yi. To komi ina yi da cikin hanzari ne saboda namiji ya kamata yana yin abu a cikin hanzari ba da ɓatan lokaci ba.

Gaskiya lokacin da nake jin damuwa ina zauna ban bari tunanin ya shige ni sosai. Ina ɗan dakatare su tunanin nan da su tunane-tunanen da yake cikin zuciya na sai in siya shirooo, in dinga yin numfashi masu zurfi sai daga nan sai in ja hankali na ya kwanta, sai in kulle idona saboda in nema bacci mai lafiya.

Eh gaskiya ina rufe baki lokacin hamma domin tun ina makaranta ta firamari aka umarce aka gaya mini cewa duk lokacin da zan yi hamma in ringa rufe baki. To wannan koyaswa ɗin ya kasance a jikina, kowane lokaci ko babu kowa a wajen ina yi, ina rufe bakina.

Miyan da na fi so shine nan miyan kuka. Ina son miyan kuka saboda cikin bincike na na ji an ce yana magunguna, ba kawai jin daɗin cin abinci ba amma dai yana inganta lafiyan jiki. Shi yasa ina son miyan kuka saboda ɗanɗanonsa ma yana da daɗi.

A gaskiya dai ina amfani da waya na sau da yawa da dama cikin rana domin da sassafe daga na tashi nayi addu'a, na danyi aikace-aikace na safe, nayi kari na karya. Abin da nake fara yi shi ne nan duba waya na saboda in sending, in tura ma abokanin arziki gaisuwa.

I kuwa ina son ɗauka hotuna. Ɗauka hotuna yana nan, eh, a cikin abun da nake so saboda ta haka ne ina iya in ijje abubuwa marasa, abubuwa masu mahimmanci mani a rayuwa saboda in iya gan su anjima.

Gaskiya zuwa kasuwa banda keɓaɓɓen rana da nake zuwa kasuwa. In ya kama dole in je kasuwa to ina zuwa kasuwa. Domin in yi ina aikin tela ne, in ina da siyadi da zan siya to dole ya kama in shiga kasuwa to ina shiga ne. In je in samo yadin nan a cikin gari.